To, ai duk wacce ma'aikatar da take son ci gaba dole ne sai tana horon ma'aikatanta akai-akai, lokaci-lokaci. Toh gaskiya ana samu, ana samu sosai akai-akai. Sai dai ba duka ba ake zuwa, sai dai idan wa'annan suka je wannan karon, wa'ancan su je waccan karon.

A'a bana zuwa lokaci daidai asali ma saboda ina zuwa kamin lokaci. Ko me za ka yi ka auna, karfe nawa zan bar gida da karfe nawa zan kai wuri kaza me zan tsaya in yi a hanya idan na kai minti nawa zai yi kamin lokaci. So komi za ka inka na da ka'ida za ka je da wuri so kamin lokaci ma na ke zuwa.

Toh, ranar biyan albashi dai kamar kowace rana take. Sai dai kawai ba wanda zai ce wani sabon abu zai shigo, hannun shi ba zai ji daɗi ba saboda laifi akwai ɗan nishaɗi kaɗan. Amma kaman kowace rana take. Sai dai kuma za'a ce ko dan ni ɗan kasuwa ne, bayan albashi akwai kasuwanci.

To, shi zafi lokaci ne da za'a yi amfani da fankoki da AC, fankoki har dana hannu, da na sama da kuma na kan kujera. Sannan kuma a rage kayan sawa a jiki, a ƙara yawan yadda ake wanka, kai wanka sau huɗu ko biyar a rana kuma yi amfani da turarirri kan ƙanshi da rollon iri-iri.

Kai, kai, kai takalma ai ba za su irguba. Yanzu abu ne da ba ka iya yi sai da su. Ko mifa za ka yi sai da takalmi a ƙafanka banda bacci ko in za ka hau gado. To kaga aikuwa takalma abubuwa ne masu muhimmanci ko don tsaron da suke kawo ma ƙafafuwa.

Cewa aka yi yaya kake gai da mutane ko da kake gaishe da mutane. Haka ce yaya ake gaishewa wa mutane wani irin a Hausa ne wannan. To gaisuwade, eh baiwuchi ka masa ko sallama ko ka ce ina kwana. Meaning good morning kenan. Inda Turanci ne da rana kuma ka ce good afternoon ko ka ce ina wuni.

To ayyukan gida, gasu nan bila adadi, eh? Gasu shara, eh ga shara, ga goge gogen kura, gasu, gasu nan dai filu komai dai. Ya kamata ai yi kullum ai za a yi shi saboda gidan ya zauna lafiya. High maintenance actually matters a lot.

So nawa nake wanke tufafi? To ina zuwa. So nawa nake wanke tufafi, a zaman wanki daya ko kuwa a'a, shi tufafin tunda na saya shi har lokacin da zan kyautar ko kuma in wurgar da shi so nawa zan wanke. Tambayan naku basu cika amma in nifi ake yi so nawa kake wanke tufafi, wanki ai sau daya ne sannan sai a mai ɗauraya so biyu ko so uku.

Menene bugurun ku a aiki ko menene burin ku a aikin? Ah, to, buri a aiki, dai bai wuce aga anyi meeting organizational goals which means, eh, abin da ake kira, eh, abin da kake so ka yi.

Sosai kam, sosai kam. Ba ma sanarwa ba kaɗai, har da alam nakan, nakan saita saboda wasu abubuwa. Ka ga akwai abubuwa da yawa da baza ka so ace ka sun wuce ka ba. So, dole sanarwan zai sanar da kai daga sama kai kuma sai ka je ka yi.

A'a shan magani kullum kuma? Ai magani, abu ne da yake magance wani abu. In ba anje anyi ma gwaje gwaje, ko asibiti sun rubuta ma magunguna ba, kawai ka kwashe magani ka dinga sha. Eh? Na magani ba abinci bane. Sai dai kuma akwai abinciccikan da suke kunce da wasu sinadarai. In ka ci wannan abinci kuma ai daban yake.

Eh akwai lokacin hutu da aka ƙin daya, sai ka je ka huta ka dawo kamun lokacin ya ƙare. So wannan ba abu bane da zaka zabi yaushe kake iya. Akwai lokacin da aka sa kuma ƙa'ida ne sai ka bi ƙa'ida. Koko ka bi ƙa'ida karka shiga hakkin wani, wani ma kar ya shiga naka.

To, hutu dai akwai hutun gajiya kuma akwai eh hutun wurin aiki. To, dukansu dai ai sai mutum yaje nemi inda yaga ya fi mai kwanciyar hankali. Kokuma abun da yake buƙata a lokacin sai yaje yayi, eh yanda za'a yi a cinye hutunsa.